Ina iya rubutu sosai. Me sama, in dai ana faɗa daga baki ne, damu dinga rubuta ka sa. To kai, ummatin bai iya yin rubutu da sauri ba. Dai dinga misin ɗin wansu kalmomi ɗin da ana faɗa. Ana kiran shi a turanci diktesion. To in baka iya rubutu da sauri ba, ba ra ka yi kabi ba. Don ina buga rubutu da sauri sosai. In dai ba wai shi a ce wai diktasion ba ne. In dai rubutu ne dai to ina yin rubutu ɗin a hankali. Amman dai in dai wai da ayi dictation ne, wani abun da ana faɗa a baki mu muna rubuta shi. To dai wannan ina yin rubutu ɗin da sauri sosai sosai kam.

Gunda nake a garin da nake ko ina idan ka juya keke din ne za ka gani. To dai ma duk cikin garin an hana su mashin yin aiki, sai dai a cikin anguwa ne dai za ka iya ka gan mashin. To dai in mutum kana so ka fita ka je wani wuri su keke din ne ko ina za ka gani. In mun fita daga cikin anguwa don shiga kasuwa da shike su mashin ba a yadda musu su shiga aca ba, ba a yadda musu su jegu ba. To keke ne dole mutum ka koyi hawan keke. Ina hawan keke sosai sosai. Ya fu ya fi shekara goma sha da ina hawan keke. Ya fi shekara goma sha da ina hawan keke. To abun da na riga na saba ne sosai sosai yanzun nan. Ina iya hawan shi sosai.

To dai, fim da ina son kallo, ina son kallo su Nollywood fim din. Wani lokaci dai akwai, akwai, mutum dai iya ɗauka darasi a ciki. Wani lokaci dai kana kallon shi wani lokaci ba darasi, amma dai na fi son shi Nollywood namu ne don shi kana fi relating da shi. Biye da haka yana ɗan son ma Hollywood don daka mutum dai zaka gani su action, su abubuwa dai da yawa. Amma dai wanda na fi so a cikin shi namun nan ta Najeriya Nollywood ne na fi so. Shi din dai kam ina gan kowane ranar Allah dai indai akwai wuta. Ina kallo sosai sosai, ina kallon su fim din sosai sosai.

Kanda dai ni ina shaƙata lokacin hutu, in dai ina na gida, maɗan yin wasanni da yara a gida in ba wuta. Wani lokaci ko akwai wuta in ma damu ɗam yanayin yara suna a ɗan yin wasa dasu, a ɗan yin wasa in akwai wuta kuma muyi kwallo a TV mu kalli su ɗan su nollywood ɗin mu. Wani lokaci kuma sai mu fita, mu je mu gaida su abokanaye, mu je mu gaida su ɗan uwan mu na kusa ne, na nesa ne duka. Duk wanda ƙafan mu dai ya iya ya kai mu wurin da ƙarfin in ya iya ya kai mu gun muna tafiya. To biye da haka, wani lokaci mu ɗan fita, mu je wurin hutu, mu ɗan huta, mu ɗanyi siyayya muyi cime cime a gun mu huta. To dai lokacin hutu abubuwan da nake yi ke nan. In dai ina gida mu ɗan yin wasa da yara, wani lokaci nayi barci mun in huta da kyau, don ba kowane lokaci bane mutum yana samu isheshen barci. Ina gida ko ina barci ko ina wasa da yara ko dai muna yin kwallo a TV. Wani lokaci ma lokacin hutu in fita in tafi fili wurin da ana buga kwallo, masu buga ball mu kalle su. Mu kalle kanda suna buga ball ɗin da ni ma ina son ball sosai ko kuma mu je gun su abokanaye, isar da gaisuwa. To dai abun da ina yi ke nan lokacin hutu na.

To dai, ba zan iya in kirga ko dai sau nawa a rana nake yi amfani da internet ba. Da shike mutum dai yanzu ba wani isheshen aikin yi. To kusan yawan lokaci din dai mutum yana kashe a kan shi internet din kenan. Muna neman aiki, muna yin wasu aikin da dai muna da shi. To, kun gan a rana mutum zai iya shiga intanet din yafi son goma. A cikin dai, cikin dai ka shiga ka fita kila kaɗan wani aiki, ka shiga ka fita ka yi girki, ka shiga ka fita ka yi wanka, ka shiga ka fita kila ka je aika ko ka shiga kasuwa. To kun gani, wani lokacin mutum ya shiga haka awa biyu, awa uku bai fita ba. To dai, ba zan iya ce dai ga shi nan dai lamban a rana da ina shiga intanet ba. Duk dai kan da rana din ya zo mun dai, kan da ayukan dai da ina yi da gida shine dai sa in san ko dai san nawa ne ina shiga kai. Akwai ranan da ma gaba kiɗiya ma kila ba zan shiga ba. Don kila babu wuta, ban yi cajin ɗin waya ba, waya ya mutu ba wuta. Amma dai duk ranan da akwai wuta, akwai caji kuma dai mutum ma imma ba ka da shi abun da ana kira data da zai sa ka ka yi browsing ba, kan da ma za ka shiga intanet ba. So akwai ranan daga baki ɗaya din ma mutum baya shiga ba don akwai wasu matsalolin da mutum zai iya samu. Kila babu wuta a yi cajin na waya din, kila babu data ko dai ma kila rana din ma ya ɗaura ma mutum kai aiki ya sha gaban mutum da ma dai sa mutum ba zai iya shiga ba. Ka zo da daddare da kila da ka ɗan dannawa ya gajiya gaba ki ɗaya mutum zai iya barci. Shi, shi ya sa a dai ba zan iya bari da lambar ace ga shi dai ka za, ka za, ka za ko son ɗaya, ko son biyu, ko son huɗu, ko son biyar ina shiga ba. Duk dai kan da rana din ya zo dai don bi shi haka. Babu lambar a ranan da ina shiga dai. Kila wani rana zai iya zama son ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara har son goma ko goma sha yafi haka. Wani rana din kuma sai ku gan babu komai.

Ina shan ruwa mai tsanyi sosai. To, da musamman yanzun nan muna cikin rani ko'ina yayi zafi, indai ba wuta da zaka kunna fridge dinka. In ka ajiye ruwan sha a wajen in ka ɗauka ruwa ɗin musamman muda muna siyan sachet water in ka ɗauka, za ka sha za kaji ruwan zafi kamar an ɗuma shi a cikin ruwa, a cikin wuta, a kan wuta zafi. Don ka sha ruwa mai zafin nan baya iya ya kashe ishun ruwa ɗin da mutum yana ji. Amma ka sha ruwa mai tsanyi ɗin sai ka ji tsanyi a jikinka, ka ji kome ya kwanta, ya kwanta lau a jiki. To yanzun nan wani lokaci ɗin ma an ba shi wuta ɗin da za ka kunna fridge dinka ka sa ruwa. Wani lokaci ɗin ma mai sama in na ji ishun shan ruwa mai tsanyi ɗin, dan je in siya a wajen masu shaguna in suna da wuta kuma ruwan su yayi tsanyi, dan je in siya a gunsu. To ina iya shan ruwa mai tsanyi sosai sosai. Kai wani lokaci ɗin ma har kankara na fi so. In kana da kankara ɗin ka fasa kankara ɗin ka sa mashi ruwa ciki, yana narke wa hankali yana maka sanya hank-

Ina biyan kuɗi ta waya sosai. Dole mutum in dai kana so ka yi magana da mutane, kana so ka yi magana da ɗan uwanka, abokanayenka, dole za ka sa kuɗi. Kuɗi ɗin de ana sashi a kati ne, za ka siya kati ka sa. Wani lokacin ma mutum da ya shiga intanet ɗin ma dole za ka siya abin da ana kiranshi data ka sa. To wannan dai ya zama dole ne in dai mutum yana da waya. Dole ne sa kuɗi kan a waya wannan ya zama dole ne. Sa kuɗi ɗin dole ne kan. Amma dai a cewa ba ka bukatan data na yin browsing ɗin ba, dole kana bukatan kati a waya ka yi magana da mutane ka yi waya. Don ba kullum ba ne in ka buga ma mutum flash mutum zai kiraka. To ka gan yana da kyau ka yi ma ma mutum ka samu kuɗi a waya. To dai ni, Allah ya taimaka kan ana iya sameni da kuɗi a wayana. So ɗaɗɗaya ne kawai mutum dai ya nime ni da kuɗi a waya a rasa ni da shi. Da shike na san amfanin shi a waya. Wani lokaci kila ma kana cikin wani mummunan hali ne, ɗan kuɗin da kana da shi a waya shi dai cece ka. Ka gan za ka iya kira ka, za ka buga kira "a a gashi fa halin da nake ciki, ku zo ku taimaka mun." a zo a taimaka maka. So samun kuɗi kan waya yana da amfani sosai sosai. Ni kam ina yin amfani da shi.